Ina kake son ziyarta? Ina son in ziyarci wurare da dama, da farko dai ina son ziyartar harami domin gudanar da aikin hajji ko umra, sai kuma ƙasashe waɗanda su ka haɗa da na gabas ta tsakiya da ƙasashen yamma dana kudancin Asiya da sauran su.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Akwai hanyoyi da dama da nake bi wajen haɗuwa da abokan ciniki. A da farko na kan tafi kasuwa inda nasan zan samu abokan ciniki masu buƙatar abin da nake siyarwa. A nan hanya ce ta farko da muke haduwa da su, sai kuma na kan ƙirƙiri tallace-tallace waɗanda zan yaɗa domin in haɗu da waɗanda ke buƙatar abubuwan da nake samarwa. Wannan ma wata hanya ce da nake bi domin haɗuwa da abokan ciniki.

Sau nawa kake yanke farce? A'a, hakikanin gaskiya ba ni da takamaiman lokaci na yanke farce. Nakan yanke shine dai duk idan ya kasance kwanaki na ga farcen ya yi tsayi ko wani abu makamancin haka, ko kuma karshen mako wani lokacin nakan yanke. Ba ni da wani takamaiman lokaci.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? A hakiƙanin gaskiya, dangantakarmu da shugaban aiki dangantaka ce mai kyau, mai inganci. Domin mun kasance mabiya a gare sa, muna aiki a ƙarƙashinsa, muna bin umarninsa. Idan kuwa ya kasance ma'aikaci zai bi umarnin shugabansa, zai yi aiki tukuru, to dangantakar shi da shugabansa za ta kasance dangantaka ce mai kyau wadda za su rinka aiki cikin jin daɗi. Indai ya kasance shugaba zai saka aiki ka yi, ya hana ka ka bari, ya ce ka ɗauko wancan, ka yi wancan, ka yi ka yi kowane dole, dangantakarka da shi wannan shugaban za ta zo, za ta zamanto mai kyau. Gaskiya kam, irin wannan dangantakar ce tsakanina da shugabana wajen aiki. Muna aiki cikin jin daɗi tsakaninmu, cikin biyayya da mutuntawa. A matsayin mu, mu ma na ma'aikata waɗanda ke ƙarƙashinsa yana mutunta mu, yana ba mu kulawa wadda ya kamata a matsayin shi na shugaba.

Cin salati? Eh, hakika nan gaskiya ina cin salat. Domin salad yana da cikin nau'in kayan abinci ko in ce kayan ganye yake da ake amfani dashi sosai. Ina matuƙar jin daɗin amfani dashi. Ina cin sa sosai yanda ya kama ta. Salad yana da matuƙar amfani wajen gina jiki da karin jini da sauran abubuwa ma ma kamantar wanna.